Kana fi son shinkafa ko tuwo? Wannan shine tambayan da aka yi. To a gaskiya in an zo wajen abinci ban iya ce ga abincin da na fi so. A'a, shinkafa ne na fi so ko kuwa a'a tuwo ne na fi so. Amma tunda dai tambayan yanzu ta zo a haka, to ina ga zan amsa ku kama haka. Gaskiya ni na fi jin daɗin cin tuwo akan shinkafa dan na farko ma bari in gaya muku. Dalilin shine shinkafa na bani wahala wajen taunawa ammakwa shi tuwo bana wata kan asalin samun irin wannan matsalan. Sai dai kawai in yanka, in jefa ta cikin miya, in watan asalin ƙwale ta. To, muddin ma aka ce maka tuwon, irin tuwon mu ce, watan mu mutanen Afirka. A Afirka ma, mu mutanen Najeriya. A Najeriya ma, mu mutanen arewacin Najeriya. A arewacin Najeriya ma, a watan jahar garin Bauchi. To, a gaskiya akwai tuwo zuwa ɗaya, biyu zuwa uku. Da kuma wasan asalin mahaɗin shi watan wanda ake ce da "shi miya", wanda ni gaskiya na watan asalin fin su. To kaman zance muku, alal misali ace mutum ya samu tuwassa tuwon shinkafa. Da kuma miyan sa miyan taushe. Miyan taushe miya ne wanda muke anan arewacin Najeriya. Mukan sa mata ganye da kuma watan asalin gyaɗa. Wanda yake sa miyan ya zama special. Wannan taushe special miya ne ma mu mutanen mu na arewa. To, bayan taushen nan kuma akwai watan miyar kuka. Miyan kuka wanda duka a cikin miyoyi wannan shi ne miyan da muka fi so. To in da za ka samu a yi maka watan ko tuwon shinkafa ko asalin watan tuwon datsa wanda muke ce da ita datsa. Watan tuwon masara wanda ba'a sirfa ba. Ko tuwon garin tsari. Watan sirfaffen masara da aka kuma jiƙa shi. Aka ka watan asalin niƙashe ko kuma ka samu tuwon ka na simunbifa. Da ya samu miyan kuka. Miyan kukan nan ba laifi ta ɗan samu ko da ɗan ƙashi kaɗan ne. Bayan tawa watan asalin ɗan samun ɗan ƙashi. Sai kuma ka watan asalin ɗan samu ɗan yajin ka me ɗan daddawa ko kuma ɗan man shanun ka ka sa a ciki wannan miya. Gaskiya tana watan asalin tafiya da tuwo. To, sanadiyan irin wa'inan miyoyin ya sa ni gaskiya nafi watan asalin sha'awan in samu tuwo in ci akan in sami watan shinkafa. Didda shinkafan ma ba wai bana san ta bane ina san ta. Amma irin tambayan da ake yi mun shine wanda na fi so. A gaskiya ni nafi son tuwo. Don kaman yanzu ma a watan da muke irin watan azumin nan, nakan watan asalin sa matata. Ta yi mun watan asalin. Tuwo ne da sahur saboda ya fi riƙe ciki kuma ya fi yi watan asalin sauƙin ci. Kaman yanda na gaya muku. Tuwo idan ka samu ko da ace tuwon sakwara ne ko tuwon semo ne ko tuwon wani abu ma dai, gaskiya ya fi yi watan shinkafa daɗi. Dan haka ni nafi san tuwon akan shinkafa.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so? To, ni dai na farko ba mace bane. Balle in fara muku maganar cewa ina son ɗakina, ace akwai abu kaza, abu kaza, abu kaza da abu kaza. To, ni na fi son wato ɗaki wanda bata asal yi cika da kaya ba. Watan ba'a sa mata kayan ɗaki sunyi yawa ba. Ya kasance watan ɗakina akwai ɗan space da zanyi wasu abubuwan. To a gaskiya irin kayayyakin ɗakin da nake so, baton ya fara tun daga ɗakina na falo, zuwa watan uwar ɗaki, watan asalin ina bedroom. Gaskiya ya, falona ya kasance ina da ɗan tumtum ɗina da kuma ɗan kujera na da ɗan TV da ɗan de ko ɗan kayan kallo wanda baza'a gagara samu ba. To in zan samu ɗaki irin wannan to fa lillahil hamdu, zan iya ce alhamdulillah. Maganan ɗaki it's okay haka. So na biyu kuma ace watan shi uwar ɗaki. So uwar ɗaki na gaskiya ban cika san ta wannan ta cika da kaya ba. Ace a misali zan ɗan samu ɗan gadona da ɗan drawer na, watan wardrobe wajen da zan ɗan ajiye kayana da waton asalin ɗan shoe rack dina watan wajen da zan saka kayan takalmana. Kuma in wato asali samu waje kaman ɗan laundry basket. So a ɗan samu ɗan dressing mirror da kuma ɗan kujera na zama a gaban dressing mirror kuma ci ɗan stool. So gaskiya idan zan samu wato irin wa'inan abubuwa, so gaskiya ina ga kayan ɗaki yar gada ya gama haɗuwa. Ba sai anyi mun irin kayan ɗaki kaman na wata yarinya wani babban mutum ba. Gani ɗan kayan ɗaki ɗan wadatacce wanda bai yawa ba kuma bai ƙasa ba. To irin wannan kayan ɗakin gaskiya ni nafi watan son shi kuma ya fi mun gaskiya. Bana son ɗaki ya cika da.

Kana tauna wa goro? To ban san ko tambayan yana waton asalin tambaya na ko ina waton asalin tauna goro, waton amfani da goro ba. To, a gaskiya ni bazan ce muku ina amfani da goro ko bana amfani da shi ba. Amma ni mutum ne wanda nake cin goro a lokacin da na same ta. Dalilin da ya sa baran ce muku ina amfani da ita ko bana amfani da ita ba shine dan ni gaskiya ba waton mutum ne wanda zai tashi ya fita daga gida ya je nemo goro ba. A'a, ni mutum ne wanda dai kawai na samu goro ko kuma lokacin da buƙatan goron ya samu, zan yi waton amfani da shi kuma a lokacin nakan tattauna shi. Na farko irin abin da yake sa ni waton asalin tattauna goro, shine ko idan mun je wajen aure tunda a nan mu a arewacin Najeriya, al'ada ce ta mu wanda idan za a yi aure, sai dole an taho da goro. Wannan goron yana daga cikin waton al'adojin mu, abubuwan da yake sa waton asalin a karɓi aure kuma a waton shaida aure. So idan ka na samu wannan goro a lokacin aure nakan tattauna ta ko kuma wataƙila a wani lokaci zuciyar mutum yakan tashi. To gaskiya ni mutum ne wanda a ƙulli yumin, idan waton asalin zuciya na yana tashi kuma har Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sa na wato samu goro na sa ta a bakina na tattauna ta gaskiya yakan watom asalin yi mun ƙoƙari wajen hananin jin kamar zuciya na yana tashi. So, wa'innan dalilan sukan sa ni waton tattauna goro. So gaskiya ina tauna goro idan na samu ko kuma buƙatan shi ya zo.

Nawa madubi kuke da su a gida? A gaskiya ni ba zan iya gaya maku ko ga adadin maduban da nake da shi a gidana ba amma zan iya lissafa muku. Iya wa inda ni nake ganin su ne, watan yawan maduban da nake da su a gida. So zan iya ce a ɗakin ƙofan falo na ina da wato ɗan ƙaramin madubi wanda nake amfani da shi wajen watan asalin duba fiska ta kuma duba wani abu a lokacin da muke so ko zan fita daga gida ko wani abu haka. So bayan wannan kuma a cikin ɗaki na ma ina da madubi. Bayan wannan madubin da nake da shi a cikin ɗaki ina kuma da watan asalin madubi a cina cikin bathroom ina watan ɗakin wanka kuma matata ma tana da ita zance madubai. Dan madubin da take da shi gaskiya suna da wato don dama. Dan gasan sha'anin mata da kayan kwalliya ye nasu. Yawancin irin kayan kwaliyan da mata suke siya zaka ga bai zuwa shi kaɗai haka. Yakan watan asalin zuwa ne tare da watan madubi ƙarami wanda zai basu dama ko da ba a gida suke ba ko da sun fita ne suna kasuwa. Wannan madubin sukan yi watan asalin amfani da shi wajen yin ƴan kwalliya ko gyara fuska. To bayan wannan kuma bari a rasa dai ƙoɗan madubi da yake cikin watan kayan yaro ba ka siya bath set ɗin yaro. Watan su man shafawa da su nai cutters ɗin su da su dai haka zaka samu irin waɗannan abubuwan a cikinsu. So a ƙalla ba aƙasaru ba ne. Zance irin gidana ina da madubi daga ɗaya zuwa biyu zuwa uku har zuwa kaman a ce biyar shida zuwa bakwai haka a gidana insha Allahu baza a rasa ba. Ni me amfani da shi ne kuma iyalai na ma masu amfani da shi.

Wacce biki kake fi so? To zan ce wacce biki kafi so shine yadda asalin kwaston ɗin ko tambaye ya kamata yazo. To gaskiya kaii. Ni musulmine kuma daga arewacin nageriya waton ina waton asalin matuƙar son biki kamar irin bikin sallah ko kuma biki irin bikin aure. Ko kuma biki irin bikin ƙarshen shekara watan irin ko kuma biki irin bikin sabon shekara. Dan idan kayi alakari da yadda rayuwa yake yanzu, mutane ba kasafai suke watan iya yin tafiya ba, sai idan wani abu ya zo mai muhimmanci ko wani abu dai. To kamar irin wannan biki da nake magana ace bikin Sallah. Bikin Sallah dai mun sani biki ne wanda muke yi lokacin Sallah ko sallar layya ko kuma watan sallar azumi. To wainnan bukunkuna lokaci ne na nishaɗi, lokaci ne na farin ciki kuma lokaci ne wanda mutum ya kamata yayi ɗan yi ziyara, yayi zumunci da sauransu. To a gaskiya ban zan yi muku ƙarya ba. Ina kuma watan son biki kamar irin bikin Kirismas ma dan sau da yawa za ka ga gaskiya kamar mu wanda muke rayuwa anan ɓangaren ba mu caka haɗuwa ko mu sadu da 'yan uwan mu da kuma abokan arziki ba, sai idan irin wannan lokaci ya zo. A wannan bikinkunan shine za ka ga yayanka da yake ƙasar waje yake Turkey ya zo, wanda yake Jamani ya zo, wanda yake Faransa ya zo, wanda yake Misra ya zo, wanda yake Saudiyya ya zo, wanda yake birnin Sin ya zo. To kuma irin wannan haɗuwa za ka ga yana da watan asalin fa'ida, yana da fallalawa wanda za ka ga za ku yi nishaɗi, za ku tattauna abubuwa da suke da watan asalin muhimmanci a rayuwar ku saboda kun san cewa kafin ku sake haɗuwa wataƙila ba ko wataƙila a cikinku wani zai yi bikin aure inda na faɗa ba ya ba, to za ka ga yakan ɗauki wani lokaci kuma kafin ku sake haɗuwa ko kuma wataƙila masu lokacin wannan bikin za ku sake haɗuwa. To dalilin da ya sa ni nake son wa'inan bukunkunan ke nan saboda yakan watan asalin haɗa ni da mutanen da muka ɗan yi kwana biyu ba mu haɗu ba da kuma mutanen da suke da ɗan nisa da mu da wasu abubuwa. Ni na fi son wannan bikin Sallah, bikin Kirismas, bikin sabon shekara da kuma bikin ƙara shekara ma.

Rubutunka yana da kyau? Gaskiya ba laifi alhamdulillahi. Saboda nima a wani lokaci in nayi rubutu, waton na kalla rubutun na kan ji daɗi. Kuma, babban abin alfahari ma nan shine rubutun yakan iya karantuwa waton, a duk lokacin da nayi rubutu harna waton asalin turawa, wasu mutane sukan cemun sun gane rubutun. Waton sun ji daɗin yanda rubutun yazo musu warwasa. Waton akwai ɗan space, akwai alamun cewa a'a nan wajen akwai full stop ne, a'a nan wajen akwai an dasa aya ne ko kuma nan wajen an gama waton rubutun ne. To, don haka, na yanzu zance gaskiya ba laifi alhamdulillah rubutu na yana da waton asalin kyau. Tsiga na kan iya in rubuta kuma in na zo karantawa na kan gane. Kuma ba ma ni kaɗai ba, ko waye ma, nakan rubutawa sukan karanta kuma sukan gane don haka ne, har nayi amfani da wannan rubutu har na, je makaranta muka ansa jarrabawa kuma malaman mu suka iya waton asalin karantawa kuma suka waton gane asalin abinda muke ma'ana. Nan zance rubutuna nada kyau.